Ina son ajiya domin ƙara sayan crypto ne, domin gaskiya ina buƙatan crypto wanda zan yi ajiyarsa, saboda nan da shekara a gaba za su iya canzuwa su da abubuwa masu daraja. Shi yasa nakeso in dinga ajiye kuɗi domin nasayesu zuwa nan da wata biyu ko Allah zai taimake ni in samu intara yadda nakeso da yawa.

Eh to gaskiya ni email na ma sosai na iya amfani da shi domin ina amfani da shi wajen creating ko Facebook ko WhatsApp ko wani abubuwa da nake buƙata na cika wa a yanar gizo saboda samun aiki. Ina amfani da email na sannan kuma yanayin biyan kuɗi ina samu ina biyan kuɗi a cikin lokaci ƙalilan.

Gaskiya idan abubuwa taɓaci muna farko mu je wurin likita. Idan mun je wurin likita sai ya gaya mana menene matsala ɗin. In baya ya gaya mana menene matsalan ɗin sai mu san wani mataki zamu ɗauka. Ma magunguna za a saya imma allurai za a yi. Duka se mu sani saboda muyi abun da ya kamata saboda a samu lafiya.

Akwai al'adu da dama wanda sun yi sanin tsada wanda kuma gaskiya yana da amfani sosai. Al'ada da kanta ma wanda anan muke gani su suna bautan albasa ne da yaji. So gaskiya al'adu suna da yawa a gefen mu na.

Gaskiyaa, kai gaskiya ba ƙaramin jin jiki nayi ba amma gaskiya Allah yasa na samu alfahari na gwaje mutane da taimakon mutane na samu na kammala abubuwan da ya kamata na kammala sannan kuma ina jin daɗin rayuwa a yau ba tare da wani matsala ba cikin ƙoshin lafiya, gaskiya. Bani da abin da zan iya cewa sai godiya.

To mafi yawan ranar ruwan sama muna zuwa wajen sinuka ne da shike. Wajen sinuka ne a ƙarƙashin rumfa ne mai kyau da aka keɓe shi aka sa masa wuta sannan kuma aka sa waƙa a wajen din saboda nishaɗi. Da kuma akwai masu teburin hira suna shan lemon kwalban su suna hira. Sannan mu kuma muna gefe muna buga sinuka muna jin daɗin rayuwa muna tura a hankali.

Kuma aƙwai ruwan tafki, aƙwai ruwan rijiya sannan kuma aƙwai ruwan borehole sosai wanda ake amfani shi a nan. So saboda haka mu anan munada ruwa kala-kala aƙwai na rijiya, aƙwai na borehole, aƙwai na fanfo saboda haka yana mana taimako mun godema waƴansu mutane a unguwar mu wanda sukayi mana waƴannan abubuwa da dama.

Gaskiya na samu nasara sosai, na samu ciniki, na samu ƙarin kuɗi da kasuwancin da nake yi kuma Allah ya taimaka mini ne sosai shiyasa na samu wannan karuwa daga kasuwancin da nake yi. Wa bazan daina godiya masa ba domin ƙudin da na samu gaskiya yana da yawa sosai kuma ya min amfani a rayuwa.

Ko da shike ni ba mai son cin bashi bane, ni kalan mutum ne wanda ni na yarda da cewa in mutum ya saya abu ya bada kudi a bashi abu. Ba na cika son harkan bashin nan shi ya sa ni ban cika sani da yanayin abun da yake ba. Amma na yi nasan bashi dai sai yadda ne ya zauna mai kyau tsakanin mai saya da kuma mai sayarwa kafin na dauki bashi a baka.

Gaskiya de, yanayin abubuwa da suke nan game da kuɗi dai. Kuɗi kan gaskiya shine abubuwan da ake amfani da su da dama a samu a siya abubuwa, a biya bukatu, domin da su akan iya biyan kuɗin makaranta, da su akan iya siyan abinci, da su aka iya yin abubuwa da dama.

Yadda nake amfani da wayana daga safe har dare, shine da sassafe wayana na kanyi amfani da shi na duba su mining din da na saba yi, bayan na gama na duba su mining dina da na saba yi, sai na shiga na duba menene kasuwancin duniya na crypto yake tafiya na duba sai in dawo in sake, in kukkunna mining na dawada ban kukkunna su ba.

Abubuwan da suke fusatar da ni wani lokaci da intanet na wayoyi shine wani lokaci sai ka samu netwok ɗin ya tsaya gabaki daya baya ko motsawa wai wadda bai kamata ace yana tsayawa bane sai kaga netwok ɗin yana tsayawa. Abu ɗin yana sa mutum yana jin ba dadi sosai yana frustrating na rayuwar mutum shi yasa bana cika so.

Tofa ace, wancan zamanin can dai ba ƙaramin jin daɗi aka yi ba. Idan baka da waka jira kira sai aka kaman ka yi, ba matasa ba ne, kuma kai ba dan gaye ba ne. Saboda haka gaskiya, abun yana da daɗi, in kana kiran mutum sai ka ji yana ringin ƙyamama. An kira ka, ka ji waƙa yana yi kafin na wancan ne da kike kira. Yana da daɗi sosai gaskiya wajen yin.

Yanda suke samu dukan mu dariya shine idan anyi hira an tsokani ɗaya daga cikin mu gaskiya yana sa dukan mu dariya. Wani lokaci kuma shi dai wanda da aka sa shi ake masa dariya yana sa ransa na ɓaci kuma mun gane haka sai mu mishi shiru ko ya sayi sabon hira wasa wasa saboda kan ransa ya ɓace sosai. Wani lokacin in mukayi haka yana sa wuni ranshi ya ɓaci shi yasa.

Ni kam ban taba tafiya cikin ruwa ko cikin kwale-kwale ba saboda ni kalan mutum ne da asali na ina tsoron ruwa kuma ruwa gaskiya kai ni babu abu da zan so in shiga gani. Dan ko swimming pool ma bana iya shiga, dan yana sani inajin kaman jiri jirishiyasa banason shiga kwale kwale ko ruwa, Allah ya temakemu sosai gaskiya ni basan jirgin ruwa nakeyiba.

Gaskiya yanda nake magana da dattijon ina basu girmamawar su ne, in nuna musu cewa eh na san cewa su a gaba dani da suke saboda ina koyan abubuwa da dama kuma ina basu ladabi saboda gaskiya. Dole ne in nuna musu cewa eh akwai banbanci tsakanin da su, su suna gaba dani ne saboda nima in samu karɓuwa kuma in samu lada.

Gaskiya wurin da muka saba cin abinci a bakin junction ne sannan kuma muna son zuwa cin abinci a wurin saboda abincin na da dumi duminsa kuma yana da dadin ci sannan kuma bai da tsada sosai. Ni da abokanai na zamuyi mu taru ga baki don muyi girke muje cin abinci a bakin hanya a wurinta saboda haka gaskiya cin abinci a bakin hanya ma abu ne.

Eh to, gaskiya ina son yin rawan gargajiya rawan gargajiya na na iya shi sosai amma kuma in muka je wurin biki ko casu kuma ina yin rawaz. Zamani ne sosai. Wani lokaci na kan yi break dance. Ina iya yin haka a cikin club ko a cikin fashion event center ko kuma mobile link. A wurin nake yawan yin rawa.

Girki da manyan tukwane don biki ko kuma don wani murna ko farin ciki, so zaka samu mutane da yawa ne suke taruwa suke haduwa wure daya a kan tukunya ɗaya ana bare magi da su yanka albasa ana yin komai cikin hadin kai ne saboda a tabbatar cewa ya nuna da kyau kuma saboda mutane zuji dadin cin abincin.